Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To a ƙarshen mako dai kowa ya san an zo ƙarshe. Kenan kwana biyu na ƙarshen mako hutu ne. Za ku ma a yi amfani da wannan daman domin a samu adan kikkitsa. Ana ɗanyin gyare-gyare, adayi share-share, adan yi wanke-wanke haka. Ana wanke kaya, a share gida, a ɗanyi wasu buƙatu wanda ba a samu lokacin yi ba da cikin mako. Haka dai. Sannan kuma an ɗanyi, an ɗanyi amfani kuma da wannan daman domin a aje aɗanyi wasu wasanni ko kuma a ɗan je wani gidan kallo, a ɗan kalli wani, an kalli wani shiri haka. Ko aje wajen wasanni. Haka dai da irin wannan. Ko a ɗan shirya wata ƴar liyafa nan tare da abokai da dai sauransu.

Wacce hannu kake amfani da ita? To ni a gaskiya ina amfani da dukkan hannayena. Ina amfani da hannun dama, ina amfani da hannun hagu. To sai dai kuma bayan amfani da su duka akwai wanda ake amfani da shi don wasu abubuwa kaɗai. Kamar misali wajen cin abinci ana cin abinci ne da hannun, hannun dama. Da hannun dama. Bana yin aiki da hannun hagu wajen cin abinci gaskiya. Eh. Amma bayan wannan, duka wani aiki da hannun dama zai yi hannun hagu ma zai iya yin shi. Duka kuma ina amfani da su. Wa janyin wannan ayyuka. Domin ni banin ban mata ban da hannu in ce ga hannun da nake amfani da shi don wani aiki, dukkan su ina yi tare. Allah ya sa.

Sau nawa kake amfani da intanet? To, intanet yanzu gaskiya ta zama abun da ba a iya gujewa. Domin yanzu intaneta ta zama ita ce ginshikin rayuwa. Ma za a yi ce ba. Don kome yanzu idan mutum zai yi, sai da intanet. Intanet ta zo ta, ta canza, ta canza zamani yanzu gaskiya. Ina amfani da intanet tsawon lokaci. Kaman a rana haka ina cewa. Idan ba ina wani aiki bane to kawai ina, ina amfani da intanet ne. Domin, domin bincike-bincike na haka na karatu da kuma amfani da dama domin asamu kasuwanci haka gina tahaniyoyin, na tahanyoyin sadarwa kamar su WhatsApp, su, su Facebook, su, su Twitter, su Telegram haka. Duka muna amfani da su domin yanzu lokaci ne wanda an koma kome ta intanet ne. Ka suwancinma ya koma ta intanet yanzu. Kana a gida sai dai ka yi odan kaya ta intanet a turo ma dasu ka amsa. Babu wani tashin hankali, ba wani wahala, ba wani shiga mota a je a jima'a ana ta hiya ka je wani gari kaza ka amso kaza ka ba da wani abu.

Kana fin son miya mai zafi ko sanyi? Da gaskiya ni na fi son miya mai ɗan zafi zafi haka, kaman ba mai zafi sosai ɗin ba. Domin miya idan ta fuce ta yi sanyi bata da daɗin ɗanɗano haka, bata da daɗin ɗanɗano ta yi sanyi kuma sauran sinadaran ma duka ba ka ji ɗanɗanonsu ba. Dole ne dai kawai za ka ci da hakuri haka nan ba dam wataran in ka na jin daɗin ba kuwa. Amma miya mai zafi ta fi, ta fi daɗin ɗanɗano an fi jin ta a baki.

Kana jin kukan zakara da safe? Wannan hakko ne. Zakara ba ma zakara ba, zakaru za kuce. Muna jin kukan zakara tun da safe, ba ma tun da safe ba, tun da asubahi. Zakara yana fara ƙara tun rabin dare, ya ƙara wani ƙara zuwa ƙarfe ukun dare, sannan kuma da asuba maya yi. Zakara ai kusan sai a ce kullum safiya duk safiya shi yake ta da mutane daga bacci. Yana ƙara sosai. Muna jin ƙaran zakara.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh to, lokacin da nake da ita gaskiya ina sabuntawa. Ina sabunta mata sabbin shirye-shiryen ta a kowane lokaci, kamar irin zuwa wata bayan wata haka ko kuma zuwa shekara bayan shekara. Musamman na, na garkuwa, na garkuwa da yan lekan asiri. Hmm.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, a wannan zamanin ai yanzu kowa son ɗaukan hoto yake. Ina ɗaukan hotuna sosai musamman ma idan aka samu lokacin, lokacin biki haka ko kuma lokacin sallah. A lokacin biki ana ɗaukan hotuna sosai. Ana ɗaukan hotunan abokan ango, abokan amarya da gidan ango da gidansu amarya duk muna ɗaukan hotuna sai kuma na sallah haka, na sallar idi haka, na sallar Juma'a duka muna ɗaukan hotuna.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? To hotunan wayina ba ɓoye su ba nake. Da na ɗauke su hotun, da na ɗauke hotuna kawai suna nan a ciki. Suna a cikin gallery ɗin wayattawa. Bana fiddasu daga nan, bana wa su ɓoyewa, bana wani ɓoyewa haka sabida, hakan nake son ganin su kowa, kowa ya gani. Bana ɓoye hotuna a cikin wayar nake barin su. Sai dai kuma idan zan canja wayar sai in fidda su ta cikin wani ko in tura su ta kwamfuta ko kuma in tura su ta wani ma'aji haka. Saboda bana so in rasa su.

Sau nawa kake wanke tufafi? To ina wanke tufafina wataran sau guda, wataran sau biyu, wataran sau uku har sau huɗu ina wanke tufafi. Ya danganci daga yanayin da su kayi datti. Idan dattin ba mai, ba mai yawa ba ce haka kamar irin an saka kayansu guda, to ana wanke su ne ruwa guda. Idan kuma sun yi ɗan datti irin wannan wanda ake iya gani, ana yi wanke ba su biyu ko sau uku. Idan kuma sun jima wannan ajiye kuma sun yi dattin sosai har ana ganin ta sun fara yin ja haka misali, to ana yi wanke har su huɗu. Hmm.

Kana fin son tufafin auduga ko siliki? To, dukkansu gaskiya ina son su. Dukkansu ina son su amma na fi son dai na, na audugan. Na fi son tufafin auduga domin an fi jin daɗin saka su haka sun fi mun rashin nauyi. Sun ɗan fi zama irin mara nauyi haka, eh. An ɗanfi son, an ɗan fi kuma suna da wataran suna maganin, maganin sanyi idan sanyi, lokacin sanyi ya zo suna maganin sanyi sosai tufafin auduga, hmm.

Kana sanya hula? Eh ina sanya hula amma ba kasafai haka ba. Ina ɗan ɗaukan lokaci kafin in saka hula gaskiya. Domin na yanzu sai in wajen wata biyu, uku, huɗu zuwa biyar ma duka ban sa hula ba. Ina jima ban sa hula ba gaskiya. Eh amma idan aka samu irin ɗan, ɗan dama hakanganan kamar wani biki haka ko wata sallah wannan ana, ina saka hula. Dai da sabbin tufafi.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, wataran ina raba wa, wataran kuma ba na raba wa. Kaman misali, abunda ya danganci, manhajar harka ta harkar kuɗi idan sun buƙaci raba wajan, raba wurin da nake ina, ina raba wa haka. Ko kuma dai wata manhaja haka masu muhimmanci na rayuwa wanda kuma an yarda da su, an yarda da tsaronsu kuma gwamnati ta yarda da zamansu, waƴannan ana iya a raba wurin da ake da su. Amma waɗanda gaskiya ba a yarda da su ba, waɗanda gwamnati ba ta san da zamansu ba, ba na fiya yarda in raba wurin zamana da su.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar app amma ba na ku wanne ba. Ba na ku wanne ba gaskiya. Sai masu muhimmanci wa'inda ba na son kamar wani abu haka ya wuce ni. Su kawai nake kunna sanarwarsu. Kaman misali, ina kunna sanarwar WhatsApp, ina kunna sanarwar, sanarwar, eh, Twitter, ina kunna sanarwar Facebook. Domin kamar idan 'yan uwa da amanar arziki sun tura mini da saƙonni, hakanga na sadarwa. Ba na so na yi missing ɗinsu, su wuce ni. Ban, ban gansui ba har lokaci ya ƙure ban mayar da su ba, saboda kan ba na son na ɓata masu da rai. Amma sauran duka, idan abun bai da muhimmanci sosai wannan ba na kunna sanarwa. Kuma ina kunna sanarwowin manhajoji hakanga na waɗanda ake amfani da su wajen tura kuɗi. Haka saboda in samu shaidar cewa ko abin da na tura sun je ko kuma abin da aka turo mini ya shigo cikin manhaja tau. Don haka nake kunna da sanarwar.

Wacce rana kake zuwa kasuwa? To kasuwa ai ba mutum ne yake zaɓar ranar da yake zuwa ba kamar sai in lokacin sai in ranar kasuwan ta zo. Wato rana so guda ga sati ke nan. Kasuwar wajen mu tana ci ran Lahadi ne. Ranar Lahadi kasuwar garin mu take cike na. Ranar Lahadi kan ina zuwa kasuwa idan ina da bukatar wani abu a kasuwar.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi musamman idan lokacin zafi ya kama kamar yanzu a halin yanzu ma mu wajen mu lokacin zafi ya kama. Muna buƙatar ruwa masu sanyi sosai saboda ana zafi yanzu. Ana yin zafi sosai a wajen mu. Da kuma lokacin azumi, lokacin azumi ma idan an yi zafi muna neman ƙanƙara haka mu saka domin ruwa suyi sanyi idan za a buɗe baƙi.

Kana tada tsabar kuɗi? Eh, tsabar kuɗi a yanzu wannan zamanin kowa burin sa ko kuma in ce duka wani aikin da yake yi burin shi ya tara tsabar kuɗi ne. Domin yanzu kuɗi sune rayuwa idan mutum ba ya da kuɗi ai bama a kallon shi da sai a riƙe mai wani kallo na mai wani gani-gani kuwa. Domin kuɗi yanzu sune kuɗi sune zamani yanzu ba ka da kuɗi ai ba a yi da kai. Saboda haka ina tara tsabar kuɗi sosai eh.

Wane launi bangoginku suke? To launin bangoginmu launin laka ne za a ce laka, laka haka kamar ja kenan ko jake nan domin bangoginmu da, da laka ne ake yi su. Eh, kenan launin laka ne. Jajaje ne ko a ce zuwa wanda yayi masar-masar haka.

A yaushe kake fara aiki kullum? To muna fara aiki ne ƙarfe takwas. Domin ina karantarwa a kwaleji ne, saboda haka ƙarfe takwas muke fara aiki kullum da safe. Masha Allah.

Nawa takalma kake da su? To takalmana ina da zan ce kusan daki guda, guda uku zuwa biyar haka. Ina da takalma guda uku ne zuwa biyar, launuka daban-daban da kuma bugun, bugun kamfani da daban-daban haka. Akwai na gida, akwai na gargajiya akwai kuma na ƴan kamfanin waje.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? To idan na je ofis, ni da yake yanzu ba ofis bane da ni. Ina karantarwa ne a wata kwaleji. Idan na je, muna gaisawa ne da abokanan aiki na. Bayan nan kuma sai mu ɗan zauna haka, mu jira lokacin fara aiki yayi, kaman ƙarfe takwas haka. Idan ya fara sai mu shiga kuma ajujuwa mu fara ba da karatu. Insha Allahu.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? Eh tabbas ina shan ruwan ƴaƴan itace. Ina shan ruwan lemo haka, ina shan ruwan, eh, me ake ce masa? Ina shan ruwan banana haka, kamar idan aka mai da shi a, a juice kenan. Dukka da wasu ƴaƴan ayaba, ƴaƴan anaana da ƴaƴan anana duka idan aka sarrafa su muna shan ruwansa insha Allahu.

Yaya kake kare kanku daga sauro? To sauro dai an sani sauro yana sa cututtuka da dama, musamman cutar cizon sauro wadda take da illa kuma ana yawan samun ta ne a ƙasar Afirka. Muna kare kanmu ne daga sauro muna ɗaura gidan sauro haka. Muna ɗora gidan sauro ko kuma mu siyo magani na hayaki wannan mu turara idan za mu kwanta mukan kunna shi ko kuma tun, tun da maraice magriba zuwa ƙarfe shida zuwa bakwai ake kunna shi ya, ya turnake ɗaki domin ya kori sauron da ke a ciki. Sannan bisani kuma sai a zo a ɗaura gidan sauro.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? To kalmar sirri bana ma yarda ne wani ya kusanto ni idan lokacin da zan, zan saka ta. Kamar a waya ta haka idan zan buɗe wayata bana son wani ya kusanto ni lokacin da nake buɗe domin kada ya ga kalmar sirrina. Watar ma bana saka ta kawai ina amfani ne da ɗan yatsa na, na buɗe wayar tawa saboda kada a ga kalmar sirrina.

Wanne kayan marmari kake fiso? To kayan marmarin dana fiso gaskiya shine ayaba. Ina son ayaba sosai wato ae banana kenan inason banana, bayan banana kuma inason tufa. Ina son tufa sosai. Sannan kuma da mangwaro ina son mangwaro shina.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? To a cikin abotan abokantaka, abin da ya fi muhimmanci shine, shine amana da gaskiya. Mutum ya riƙe amana tsakanin abu da abu, amanar abokinshi kuma ya kasance mai gaskiya a gare shi. Eh.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh tabbas ina duba daftarin kuɗi amma idan suka fara jin jiki kamar idan suka fara tsufa ke nan. Domin wataran akwai wanda suke ake ɗan mammakalawa haka ake kwalawa wanda zakaga ba ɗaya bane an samo kalmomin series ɗin ba guda bane. To don haka muna duba daftari kuma saboda akwai masu amfani da kuɗin bogi wanda ba na gaske ba suna, suna sashi a cikin, cikin al'umma to wannan shi ya sa muke duba daftari da kuma lambobi wannan na lambobi ke nan na bugawa.

Wane lokaci na shekara kake fi so? To gaskiya ni, lokacin shekarar da na fi so na fi son lokacin damuna, lokacin damuna wato lokacin da ake ruwan sama, lokacin da ake ruwan sama irin can kusan ƙarshen nan bayan watan Agusta, bayan watan Agusta lokacin na fi son irin wannan yanayin sosai.

Kana iya kunna wuta? Eh sosai ma kuwa ina iya kunna wuta. Kunna wuta ai ba wani abu bane mai wahala. Idan akwai ashana ko kuma akwai birke, kunna wuta ba mai wahala bane da an samu ciyawa haka ko wani abun da wuta take iya konawa to abu mai sauƙi ne a kunna wuta.

Kana finso hawan matakala ko lift? To mu da yike a wajen mu ai bamu da lift sai dai kawai matakala kenan. Yanzu matakala kawai muke hawa. Eh, don haka kawai muna hawan matakala ne, ba mu da lifta garin da nake.

Yaushe kake kwana kullum? To ya danganta daga ranar. Domin ina kwanta watan ƙarfe goma na dare, watan kuma ina kwanta ƙarfe goma sha ɗaya, watan kuma sha biyu har zuwa ƙarfe ɗaya ina kwantawa. Nika ya danganta da yanayin aikin da nike da shi a wannan ranar da wannan daren kuma.

Ina kake ajiye makullan ku? Makullan mu yana ajiye su ne a cikin jaka, ko kuma na ajiye su a saman, a saman table ko na ajiye su a saman tebur kenan. Eeh.

Wane gidan abinci kake fi so? To ni da yake ba ma abocin son cin abinci bane a waje, saboda haka idan ba ina halin tafiya bane bana cika cin abinci a, a waje. Dan haka bani da wani gidan abinci haka da zan ce na fi son cin abinci a cikinsa.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh to, yanzun dai a matsayina na, na mai koyarwa a makaranta ina baiwa yara ayyukan yi wanda suke najarabawa haka na gida wato da homework kenan. Eh nakan ba su aiki da gida suje su yi su bincike su kawo mini.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka a rufin ɗaki, sai dai a yanzun gidan da nake babu fanka gaskiya kuma lokacin zafi yayi zafi yana damun mu amma a gida'in da na baro, gidan iyaye akwai, akwai fanka sha Allah akwai fanka ta rufin ɗaki ba.

Yaushe kake yin wanka? To ina yin wanka ne wataran da safe, wataran kuma da rana, wataran da da dare haka ko da maraice. Ya danganta da yanayin da ake. Amma yanzu da yake lokacin zafi ne, na kan yi wanka kusan sau uku a rana. Na kan yi da safe ko kuma da rana, na kan yi da maraice sannan kuma na kan yi da daddare.

Kana son kallon wata da daddare? Watarana kan kalle wata da daddare idan ya fito. Musamman lokacin da yake sabon, sabon fitowa ko kuma lokacin ya kwana goma sha huɗu, lokacin ya cika hasken sa ya cika, nakan ɗaga kai na kalle shi.

Wanne gudu na fanka kake fi so? To, gaskiyan magana, na fi son gudun fanka, ah, na biyu. Eh, a lamba ta biyu kenan, eh, domin shi ne ba, ba ya gudu sosai wannan kuma ba ya hankali sosai. Kuma ya fi bada sanyi idan yana alamba ta biyu innan. Eh.

Kana amfani da sauro net? Gaskiya na jima ban yi amfani da sauro net ba. Dan zan kawai ina amfani ne da gidan sauro ko kuma maganin sauro mai hayaki wanda ake kunnawa da wuta wanda yake hayaki zai kori sauro a cikin ɗaki. Amma amfani da sauro net na jima kangaskiya ban yi amfani da shi ba.

Rubutunka yana da kyau? To a gare ni rubutuna yana da kyau amma ban san ga idon wasu ba. Amma a ganina rubutuna yana da kyau sai dai kuma wataran ni kai na rubutun nawa baya burge ni. Rubutun nawa dai sai a hankali wataran yana burge ni wataran kuma baya burge ni. To ban san ga idon wasu ko yaya zai kasance ba.

Menene abincin da kake fi so? To abincin da na fi so shine gaskiya na shinkafa da wake. To abincin da na fi so shine gaskiya na shinkafa da wake. Idan na ci shinkafa da wake na kan jima na kan dauki lokaci ban ji yunwa ba sai dai kawai na rika shan ruwa eh shinkafa da wake shi nafi so gaskiya.

Kana kunna Bluetooth kullum? A gaskiya bana kunna Bluetooth ina kullum. Idan ma kuka ga na kunna Bluetooth ɗina to sai dai idan zan yi amfani da shi ne, wato wajen tura wani waƙa haka ko wani bidiyo ko kuma wani hoto. Sai dai kuma yanzu idan da yake zamani ya kawo sauyi, ba a sanya earpiece ita kaɗai, ana amfani da Bluetooth na kunne idan zan saka shi in saurari wani yumi haka ko kuma wata waƙa haka ko wani wa'azi nakan kunna, nakan kunna Bluetooth ina sai in haɗa su da waya ta sai in saurari kiɗa ko kuma wa'azi ko kuma wani in kalli wani bidiyo.

Kuna da wifi a gida? Eh tabbas muna da wifi. Eh akwai wifi gida gare mu na, na Starlink kenan. Domin yanzu haka ma da wifin nake amfani. Ina amfani da wifi ne yanzu haka. Muna da wifi kuma wifin akwai sauƙi gaskiya kuma yana da ƙarfin sadarwa sosai. Wifi ne na wanda yake aiki da satellite.

Yaya kake taimakawa mutane? To hanyoyin taimakawa mutane suna da yawa. Ea suna da yawa domin bana iya lissafa in ce ga ta yadda na taimakawa mutane ba domin ba ma na so idan na taimakawa mutane ina ma ina zuwa ina faɗa a cikin jama'a kuwa. Na fi so idan na taimakawa mutum kawai ya zamanto tsakanina ne da shi ba sai na je ina gaya wa majama'a ba.

Kana sanya safa kullum? Toh gaskiya ba a kullum nake sanya safa ba domin ko a lokacin sanyi bana saka safa balantana yanzu zafi ya fara. Nakan yi ɗauki kusan shekara guda ban saka safa ba a ƙafa ta ko kuma ta hannu, sai dai ta hannu can jifa jifa idan zanyi wani aiki bana son hannuna ya ɓaci haka ko kuma na samu wani rauni a hannu sai na saka safar hannu. Amma safar ƙafa ina ɗaukan lokaci sosai ban saka ta ba.

Kana shan magani kullum? A gaskiya bana shan magani kullum, sai dai idan bana da, bana da lafiya. Eh, bana shan magani kullum. Domin shan magani ai sai idan ya zamto mutum baya da lafiya ne. Ni kuma yanzu Alhamdulillah bana da wani rashin lafiya. Sai dai kuma idan nakan sha magani na ƙara cin abinci hakan ganan ko kuma dai na maganin zafi. Eh.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, nakan buɗe taga a ɗaki idan, idan ina jin zafi. Musamman a yanzu lokacin nan da lokacin zafi ne, zafi ya fara. Tagar ɗakina a kodavwanne lokaci tana buɗe ne, sai dai kuma idan na fita gari. Eh, idan na fita gari nakan rufe taga sai idan na dawo.

Kana sanya bel kullum? Eh, ina saka bel a kullum. Wataran kuma bana saka shi kaman idan na saka wandon da yake yi min wanda baya, baya min yawa ba. Na kan bar bel in a gida kawai ba sai na saka ba. Amma idan wando ya yi mini yawa wannan ana saka bel domin ya tsaya kada ya faɗi.

Kana cije farce? Sai kace kamar, ƙaramin yaro. A gaskiya na juma ban cije farce ba. Eh, idan ma cire a kai fazan yi, ban na sa baki na, na juma rabona da na sa baki. Sai dai na sa abin cira kafe ko kuma na kira mai cire akafe ya cire mini farce. Amma ba na cizon farce na ko ɗaya.

Kana fin son kayan zaƙi ko gishiri, haka wa ya fi, wa ya ƙi daɗi? Na fi son kayan zaƙi gaskiya. Eh, in ji wani mawaƙi ya ce "Da wahala ta kashe shi," ya ce "Gwamma daɗi ya kashe shi". Don haka na fi son kayan zaƙi masu zaƙi. Eh, gishiri ai miya aka san shi a cikin abinci aka san shi, amma kayan zaƙi ai abin so ne kowa yana son shi.

Wanne irin wasa kake fi so? To, a wasanni gaskiya ni wanda yake, wanda ya fi burge ni. Na fi son wasan ƙwallon hannu. Wasan ƙwallon hannu kenan, wato basketball. Na fi son na yi shi kai ga ƙwallo.

Kana son zama kusa da taga? Eh haka dai, ina son zama a kusa da taga domin wataran ba na son idan zan jefar da wasu wani leda ko wani shara haka, na fi son na kasance a kusa da taga yadda ba sai na fito waje ba duka. Ta nan kan taga sai na jefar da shara ana. Ko kuma ina so na ɗan yi wani na ɗan zub da wani majina haka ko kuma dai ina so na tofar da wani yawu ba sai na fito wajen kawai ta taga nake biyan buƙata.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? To, ni na kan yi amfani da ko wane irin sabulu idan na yarda da shi. Amma a halin yanzu ina amfani da sabulu ne na wanki. Da shi nake wanka nake wanki da shi. Babban sabulu wanda ake ce ma sabulu ɗan aljihu. Hmm.

Ina kake son ziyarta? To a yanzu dai gaskiya idan na samu dama, na samu hali, na samu kuɗi ina son na ziyarci Makkah da Madina. Na je na yi aikin hajji da umra in Allah ya yarje mani insha Allah.

Me kake saya daga kasuwa? Kasuwa na kan saya duka abin da na je nema. Eh, duka abin da ake iya samu a kasuwa idan ina da buƙatar sa, na kan je na saya, na dawo. Eh, kaman misali takalmi haka, tufafi ko kuma dabbobi haka duka ina saya.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai. Ina son karanta littattafan tarihi da kuma littattafan kimiyya da fasaha haka. Ina kuma karanta littattafai haka na addini. Dukansu ana karantawa, in sha Allah. Sai dai nakan ɗauki lokaci kafin na karanta su. Domin yanzu abun ya koma saman internet ne, kome ta internet ana iya karanta shi.

Wane fure kake fi son? To, gaskiya ni ba ma'abocin fure bane. Amma ina son fure, zan ce nafi son furen, furen kalgo haka. Domin shi har ina cin sa. Furen kalgo ba, har cin sa muke yi.

Menene yake sa ka yi dariya? To dariya, ni duka abun da aka yi dan ya ba da dariya na kan yi dariya sosai. Abu na, abun da na almara haka, wani labari, labarin almara haka ko wani labarin ban dariya duka yana sa ni in yi dariya.

Wane launi labulenku suke? To labulen mu suna da, muna da labule masu launi kala-kala. Muna da labule ja, muna da labule fari, muna da kuma labule, eh, shuɗi. Kusan addu labule baƙi ina ce muna da shi. Muna da labule kuma ruwan goro, muna da fari.

Wani irin nama kake fi so? A gaskiya ni na fi son naman kaza. Eh, idan zai samu na fi son naman kaza mai kyau soyayye wanda aka soya shi da kyau. Wanda kuma bai yi tauri ba soyayye haka mai laushi sosai.

Nawa madubi kuke da su a gida? To ban san wana irin madubi kuke nufi ba. Madubi ni ina da madubin sawa haka na ido na fuska sai kuma tana yiwuwa madubin da ake dubawa ne yayin kwalliya, bayan an yi kwalliya kuma kuke nufi. Wannan ni bana da shi gaskiya.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Toh ina amfani da launin baƙi ne. Duk tawada idan zan yi amfani da ita to launin baƙi nake amfani da shi. Da shi nake rubutu duka nake wani aikace-aikace na hakanga wanda ya shafi tawada.

Wani malami kake fi so? Toh, a nan an ce malami ba a faɗi ta wanne fanni ba, ba a faɗi ta wanne ɓangare ba. To inda malami kuma ake nema duka duk duniya, malami guda ɗaya ne wanda zai karanta kome wanda ya san kome kuma shine Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a gaskiya bana rera waƙa a lokacin da nake wanka, ko ince a lokacin da nake a cikin bayi domin al'ada ba kyau mutum yana magana alhalin yana a cikin bayi a bayan gida kenan.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, nakan yi kiran bidiyo ɗan lokaci zuwa lokaci. Nakan yi kiran bidiyo wa 'yan uwana, wa abokaina, wataran harma da budurwata. Duka muna zan yin kiran bidiyo.

Yaya unguwarku take? To unguwar mu unguwa ce mai daɗi ba wani hayaniya, ba wani tashin hankali, ba wani tsegumi. Akwai daɗin zama, jama'ar cikinta masu hankali ne. Kowa ana zaune lafiya kowa da kowa ba mai takurama wani. Unguwa ce mai wanda a ke zaman lafiya.

Wane app kake amfani da shi don, don saƙonni? To ina amfani da app ne na message ta, na kamfanin Google. Ina amfani da kamfanin Google ne na message. Shi nake amfani da shi a wajen saƙonni na.

Kana son abinci mai yaji? Eto, nakan so abinci mai yaji amma ba wanda yayi yawa sosai ba. Eh, idan yaji yayi yawa sosai abincin ma baya daɗi baya mun daɗi amma ina son abinci mai yaji. Hmm.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? To, da yake ni a yanzu ba zama, ba zama nike ba, nakan tsarkake shine duk bayan kwana biyu haka zuwa uku. Ko ince wataran zuwa har huɗu, harma tsawon sati guda nakan ɗauka kafin na yi shara ta waje. Amma ta ciki nakan tsarkake shi ne bayan kwana uku in Allah yarda.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, na kalli. Nakan kalli taurari da daddare. Musamman idan lokacin da wata ya shiga cikin duhu. Idan wata ya shiga duhu, wato yakan-- idan lokacin duhu ya shigo, taurari sukan fito da kyau. Su yi haske. Nakan kalle su irin wannan lokacin.

Wane aikin gida kake yi kullum? To aikin da nake yi a gida kullum bai wuce in ce yin abinci ba dan a halin yanzu ina gwabaran ci da ke nan abinci kullum sai sai anyi akan yi abinci haka.

Wane lokaci na rana kake fisu? To lokacin ranan da na fisu gaskiya shine lokacin bayan ƙarfe huɗu. Lokacin bayan ƙarfe huɗu na fisu wannan lokacin. Wato, rana ta, ta tafi zuwa faɗuwa ke nan.